Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe. A al'adarmu lokacin da alfijir taketo mutum zai ji zakara na shara. Wannan alama ce da take nuna cewa safiya ta yi.